Ka ce wane irin, wannan da kayan, kayan marmari ina fi ko ina so. To, ni kuma ba na so marmari haka fa. Alaye, keremin keremin ina son shi. Ba na son shi da yawa haka. To, ban san wani marmari zan so ko zan ci fa. Kagan ko? Ban so shi yayi kaman haka.

Kana tambaya kace wane irin mai nake amfani dashi kana tambaya na zaka sayo sabon mai ne koya to bai ingayama, ina amfani da Vaseline. Na so shi mai kyau. Shi ne yana ba ni, yana ba ni abubuwa mai kyau. Na so shi mai kyau. Don ko, ina amfani da, ina amfani da mai Vaseline ne. Shi ne ina amfani da shi. Ina son shi. Ya yi kyau. Ko za ka saya mun sabon mai koya?

A ce rubutuna yana da kyau. Wallahi rubutuna yana da kyau wallahi bari in gaya ma gaskiya. Ko kana, kana son rubuta abun gaya ma, ko in baki, in ba ku ku gani rubutuna mai kyau mana a me za ku yi da rubutuna? Bari, bari in tambaye me za ku yi da rubutuna?

Kana ta mini ina tun kallo faɗuwar rana. Haba daga na tashi rana sai na kallo faɗuwar rana dole su ne. Na tsaya a wurin tagana sai na duba shi. Wancan dole ne a yi. Me za a yi? Dole ne sai na duba. Na duba daga kafin na tashi, kafin inje aiki sai na duba. Dan ma ni kuma ina son shi yayi kyau. Wallahi.

Kace yaya ana magana da abokin ciniki? To maganan magana ne, in suna so su saya abun, sabon abun to zan gaya musu. Amma in nazo magana abokin ciniki to muna maganar su da ilimin ne ba. Muna maganar su, muna magana da su na ilimin, ba ƙarfi ba.

Kace yaya ina bayar da rayi a aiki to ni ana kirani opisa ko oga dan aikis ina ba raya rayi de ilimi fa. Zan kira ka, zan geya maka to ga haka za ka yi da haka za mu yi. In baka ji magana na to ni zan bar ka da hanyar ka da abubuwan ka zan barka dukawa gun abubuwan rayuwarka a nan zar bar ka haka ne ina yi fa, ni bana son damuwa.

Ka ce yaushe ina cin abincin rana, kai? To muyi magana gaskiya, ina cin abinci, na gama cin abincin rana haka. Na je Juma'a na dawo, to na ci abincin rana. Muyi ka kalla lokacin ina yi record nan, duba shi, eh. Wannan lokacin inacin abincin rana kullum, shine.

Ana tambaye ni ina, ina so miyan mai zafi ko miya mai sanyi. To ina so dukan su amma in ka bani tuwo mai zafi to za ka bani miya mai, mai sanyi. In ka bani miya mai sanyi za ka bani tuwo mai zafi. To in ka bani, eh, in ka bani miya mai zafi sai ka bani tuwo mai sanyi. In ka bani shinkafa mai zafi sai ka bani miya mai sanyi ko in ka bani shinkafa mai zafi to ka bani miya mai zafi. Haka ina so.

Ta yaya ana shawara, shawara aiki? Ana shawara aiki to, tambaya ne fa to in kazo aiki sai ka tambayi wani a gaban ka. Abindai to ya za'a yi ya zamuyi wannan waye waye za'aba wannan waye waye zanbi in duba abun yanayi. Haka ne nahai fa, ba dogon magana ba.

Kace yana kunna sanarwar apps koya. In tura sanarwan app naka ko wa zai tura ko zai buɗe, ko zai kunna. A ba duka abun duka app ba akwai ainihin app zan kunna, zan bashi haka amma akwai wani ba zan kunna ba zan bashi shi haka kuma.

Kai wannan tambaya ana bani dariya fa. A ce ina iya kunna wuta, hana wa zai iya, haba akwai wani lokacin ɗin nan a rayuwa na ba zan iya kunna wuta ba. Haka wannan ƙarami abun mana zan yi, ina yi, ina yi kullum ƙaramin abun ne, haba.

Kana tambayi ni ina raba ayuna, ayuka akwai ayuna da kusa. Haba. Ina yi mana, wannan ba ƙarami abu ba. Ina ai ina, ina, ina, ina raba ayuna da kusa. Dole sai nayi haba dole ne.